Eh to idan aka tambaya wanni irin sabulu nake amfani da shi, wato ni na fi son medicated wato irin na wannan na asibiti dinnan, wanda idan ka yi wanka da shi yana kashe cututtuka na fata da mai da mai. Gaskiya ni na fi son wannan domin ya fi lafiya, gabaɗaya ya fi lafiya.

To wacce rana ce mafi kyau a mako? To ka ga dai kowa dai yana da ranar da yafi mai kyau a mafi mako. Amma kuma kowa gaskiya yana da shawararsa kuma abin da ya fi so ko dai ranar da ya fi so. Amma gaskiya idan tani ne, na fi son Lahadi da kuma irin nan, ranar Juma'a haka.

Gaskiya ba lalle ba ne ba domin ni ko ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Gaskiya ba lalle ba ne ba domin ni, ni na fi ƙure ma waya. Ni ba na shirye-shiryen kwamfuta gaskiya, ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Ni na fi dace ma waya, wayan hannu.

Eh to me nikeyi da ragowar abinci? To ka ga dai ni idan ina girki, ba lalle ina dafa abincin da zai fikarfi na ba ko dai idan naci sai na rage na zubar. A'a, ni bana haka. Musamman ma idan nayi girki da sassafe, sai dai idan naci raguwan sai na ajje, anjima sai na ci. Bana zubar da abinci gaskiya.

Yaya nake daidaita aiki da rayuwa? Aiki kagade aiki tabbas ne waɗansu musamman ma mu da muke aikin kamfanin nan idan kaga babu aikin nan gaba ɗaya gaskiya rayuwa ba zai zon dai dai ba gaskiya. To kaga daidaita aiki da rayuwa nan gaskiya dole sai da aikin nan idan babu aikin nan za a samu matsala.

To gaskiya ne wannan tambayan, eh ban gane tambayan ba. Yaya ya sa hannunku yake ko da ya ya sa hannun na ku yake? A'a gaskiya ne ban gane ba amma dai faɗa dai na yi kokari da yana amsa. Wannan yaya sa hannun na ku yake, yaya sa hannunku yake. A'a gaskiya tambayan nan bai fito da kyau ba.

Sau nawa na ke yanka farce? To ka ga dai ni a wuni, bara dai na ce yanka farcen nan ayisai farce ya yi girma kafin ake yanka wa. To ni ba zan iya ce sau nawa na ke yanka farce, ga sati ba ko a wuni ba ko a sati biyu ba. Idan dai yaɗon fara girma, yaɗon fara girman nan ni ina yankewa bana yadda ya yi tsayi, tsayin nan wanda zai sani na kasa yin abubuwa.

Eh to so nawa nake goga haƙora? To kaga ina goga haƙora so biyu, domin idan na tashi da asuba kafin na tafi aiki ina goga haƙorina, sai kuma bana goga da rana domin da yamma muke dawowa daga aiki. To idan mun kadawo daga aiki sai na ci abincin rana, a'a na ci abincin yamma kafin na shiga na kwanta sai na kuma goga.